Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? Ina amfani da manhajoji da yawa na cikin wayata, apps ke nan. Musamman, ina amfani da Google Chrome domin yin amfani da kamar yanzu da nake yin wannan abun ina cikin Google Chrome ne. Sannan kuma ina yawan amfani da Facebook domin, samun bayanai da labarai na, na yanar gizo-gizo. Sannan ina amfani da WhatsApp wanda shi kuma manhaja ce wadda ake sada zumunci ta hanyar kira ko bideo call. Sannan kuma a ciki duk zaka iya kiran mutum, zaku iya chatting da shi a ciki, zaku iya zumunci sosai ta hanyar WhatsApp. Sannan ina amfani da Twitter, X kenan a yanzu, ita ma ina amfani da ita sosai. To waɗannan da kuma sauran, applications wanda suke da alaƙa da kiripto duka ina amfani dasu. Su waɗannan su ne jerin applications waɗanda na ke yin amfani da su.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri sosai ma. Amman kuma yana danganta da irin buƙatar da ta taso da inda zanje. Irin buƙatar da sauri ce su ya kamata in tafi da sauri saboda in isa cikin lokaci da saurin. Saboda lokacin da mutum ya zo yana tafiya da sauri to ƙila akwai wani buƙata da yake da ita wadda yana buƙata ya cika ta cikin gaggawa ko cikin lokaci. Yi naso je wajen aiki ko kuma yana jin yunwa zai je gida ya ci abinci ko kuma zai je makaranta ko kuma dai wani guri shine muhimmanci. So za a ga mutum yana sauri. To nima dai ina tafiya da sauri in buƙata hakan ta taso ko buƙatuwa hakan shine ƙila buƙatar tafiya makaranta, buƙatar zuwa cin abinci ko tafiya masallaci da dai sauran abubuwan da dole mutum zai buƙaci yayi tafiyan nan da sauri. Wannan shi ne ina tafiya da sauri ƙwarai da gaske.